Sosai kuwa, nakan iya kunna wuta a duk lokacin da zan yi amfani da ita. Kama daga wutar yin girki, wutar amfanin yau da kullum, ma'ana wutar lantarki, nakan ko iya kunna ko wanne a cikinsu domin gudanar da abun da nake so na gudanar. Imma daga girki, ganin haske, yin amfani da shi domin wasu al'amura, duka nakan iya kunna ta. Hatta kuma kunna ta wacce za a kunna, a, da itace ko da gawayi, mutum ka yi amfani da, a, ledoji ko wani abu wanda zai sa wutar ta kama da wuri. A da akan yi amfani da kalanzir, amma a yanzu sakamakon ƙaranci ko ma ɓatan kalanzir a daidaikun gidaje, a, ku san yan zu an fi amfani da ledoji ko wani abu wanda zai sa wuta tayi saurin kamawa wajen kamawarta. Bayan sanya wannan abu a kan itace ko gawayin, sai kuma ayi amfani da ashana ko kuma, a, gaushi domin hura wannan wuta, a, har ta, a, kama kuma a zo ayi amfani da ita.

Tabbas nakan ji kukan zakara da safe a musamman kasancewa a inda nake akwai masu kiwon kaji kuma kaji da suka haɗar da kaji na gida waɗanda a al'adance dama sukan yawaita yin cara a lokacin sallar asuba ko goshin kawowar alfijir ko kuma da rana ko da yamma har ma akan ce a duk lokacin da za'a yi kiran sallah su ma sukan yi irin wannan cara kamar dai yadda ake cewa mage a duk lokacin da za'a yi sallah ita ma takan yi alwala ta je ta yi sallah. Ga duk wanda ya san zakaru ya san kuma magunan zahaga suna kwatanta hakan ɗin ta'iya yiwuwa. Hakan ɗin ne ta iya yiwuwa kuma imani ne da mutane suka yi a kan hakan ɗin komai ka iya faruwa amma hakan tabbas na kasancewa.

Ita ƙidaya ta kayayyaki kusan kullum a cikin ta kaki. Domin ko fita waje kayi a lokacin da ka hango mutane, ka kan iya ƙididdige cewa can mutum uku ne ke tahowa, a'a mutum biyar ne a can ke zaune, a'a mutum biyu ne wacce suke wasa. Wannan duka yana cikin ƙidayawa. Aaa sannan za ka kwatanta misali a duk wurin da ka kalla, idonka. A kwance idonka da zuciyarka sukan ba ka lissafin cewa abu nawa ne, a wannan abun da idanunka ya kalla, ka ga, ka ƙidaya kayayyakin da suke a wurin ke nan. Aaa kana kallon abun a take zuciyarka ta gaya maka adadinsa, sai dai idan abun da ya kasance dama baya lissafuwa ne. To wannan kuma, zuciyarka za ta ba ka kima na abun da ka kalla ɗin.

Shagon da na fi zuwa, na fi zuwa shagon saida kayayyakin da ake amfani da su yau da gobe, ma'ana dai shaguna na cikin unguwa. Sakamakon zuwa saiyo abunda za a yi amfani da shi a gida a yau da gobe. Kama daga, a, ruwan sha, a, suma gi, a, su madarar amfani a shayi, a, biredi da za a yi amfani da shi, da sauran ƙananan abubuwa da ake buƙatuwa da su a cikin gida, a, shine shago da na fi, a, zuwa.

Sosai kuwa, nakan kulle ƙofa a kullum. Ƙofar gidade kusan kullum ma a kulle take, sai dai ga wanda zai shigo idan ya ƙwanƙwasa kuma ya faɗi cewa shine wane sai a buɗe masa. Saboda kowane zamani da yanda yake zuwa kuma kowane wuri da yanayin yanda suke kasantuwa. Idan muka duba za mu ga kamar a ƙauyuka, a da da kuma har a yanzu, in ban da tabarɓarewar yanayin tsaron ƙasa yanda ya kasance a yanzu, kusan gidaje da dama ma basu da ƙofa. Ɗakuna ne kawai ke da ƙofa amma ƙofar gida wanda a turanci akan ce main entrance zaka tarar da bai da wata ƙofa ta shigowa. Kawai za a shiga ne a fita sai dai ɗakuna suna kasantuwa da ƙofa. To amma sakamakon a birane mutane sun yawaita hakan ka iya haifar da yawaitar rashin aikin yi wanda hakan kuma kan haifar da sace sace, ƙanana da manya nan da can da kuma samuwar ɓata gari wanda za su iya shigowa. Amma domin ɗaukar wani abun wanda za su yi amfani da shi, ko kuma wataƙila wani wanda yake jan haushi ko yake gaba da kai ko mutanen gidanka ka iya zuwa domin ya ga ya illata su. So hakan ka jawo mutum dole ya rufe ƙofa ta ɗaki ko kuma ƙofa ta gida. Hakan kan sa mutane da dama su kulle ƙofar gida sai idan an ƙwanƙwasa sun tambaya wanene ka faɗi cewa kaine wane sai kuma a buɗe maka ƙofa. Kayi abun da za ka yi in na zumunci ne, in na tambayar wani abu ne da makamantan haka har kuma a gama a sallami juna.

Matashi kam normally ai tun da kai ɗaya ne da kai, sai dai ka yi amfani da matashin kai guda ɗaya. Shi ma za ka yi amfani da shi ne kawai domin ya kasance ba ka tashi da ciwon wuya ta yanda matashin kan zai taimake ka wajen yin bacci mai daɗi. To matashin kai guda ɗaya nake amfani da shi sai dai kawai idan shi rigar matashin kan ta yi datti sai a cire kuma sai a canza wata sai a je a wanke wanchan ɗin. Amma matashin kai guda ɗaya ne.

Ba ni da katin kasuwanci, saboda a halin da ake ciki a yanzu za mu iya cewa a zamanance kusan katin kasuwanci ya ja baya. Sakamakon abubuwa da dama da waya ko kuma a waya akan aiwatar da su. Amma har yanzun akwai kasuwancin da yakan buƙaci amfani da katin kasuwanci, ɗaya daga cikin hanyoyi na tallata haja ko kuma tallata kasuwanci ko tallata kai. So amma akwai nau'in kasu-- cinikayya ko kasuwanci da bai da buƙatar samar da katin kasuwanci, musamman ga waɗanda suke al'amura na online ko nace a harkokinsu a shafukan sada zumunta ko shafukan yanar gizo ko shafukan intanet tunda shi aka fi amfani da shi a yanzu. Kusan ba su fiye amfani da kati na kasuwanci ba saboda suna tallata duk wata haja da suke da buƙatar tallatawa ko gwanincewa da suke da ita, suna bayyanar da ita ne. Waɗannan wurare ba tareda amfani da kati wanda za a fitar da shi a wajen masu fitar da katuna, a kuma riƙa rabawa mutane ko rabawa abokan cinikayya ba.

Sosai, a, a zamanance a yanzu, a, amfani da kal-- a, computer kusan ya zama, a, kusan dole. A, ba zan ce ga kowa ba amma ga mafi akasarin mutane. A, saboda ayyukanta ita ya danganta da wane aiki kake yi da ita. A, wani idan aka ce masa computer zai tunanin cewa sai aikinsa ya dangance ko buga takardu ko aiki a office ko wani abu makamancin haka. To, ko shi ya aiki a office din za ka tarar da ita kawai kana amfani da ita ne ga iya abun da ka, a, ƙwarance. Kamar jami'a ce idan ka shiga, duka dai kuna cikin jami'a ce amma za ka tarar da kowa kuma akwai abun da yake karanta. Wani za ka tarar, a, fannin kasuwanci yake karanta, wani fannin tattalin arziki, wani fannin noma, wani, a, fannin fasaha haras-- a, harasa, wani, a, fannin tsaro, wani, a, a, fannin kiwon lafiya da kama-- a, makamantan haka. To, amma dukkan ku an tambaye ku za ku ce a jami'a kuke saboda a can kuke karatu, a can ake koya muku dabarun yadda za ku kula da abun da kuke koya a can din. A, so ita ma kwamfuta kamar haka take. Wuri ne da ba za ka ce iya abun da yake ciki ba saidai kawai kai ɗin me za ka yi amfani da ita shine ko za ka tsaya ka ƙore a wannan, a, ɓangaren. Saboda duk ƙorewarka a ɓangarenka idan ka shiga wani ɓangaren naɗi kuma za ka tarar da anan babu abun da ka sani kuma sai ka sake sabon karatu. Kamar jami'a ce idan ka shiga, duka dai kuna cikin jami'a ce amma za ka tarar da kowa kuma akwai abun da yake karanta. Ko wanda ya karanci, a, fannin noma idan ya koma ya ce zai karanci, a, fannin lafiya kuma zai tarar da wancan karatun daban da wannan karatun.

Sanya turare tabbas ah nakan sanya turare saboda shi abu ne da za ka sanya a jikinka wanda ko ba don ah ƙanshi kai ɗin ka shaƙa ba ko ah wurin mutane da za ka shiga ba za ka shiga wurinsu kana wari kana hamami ah kayan kana ɗoyi ɗoyi ba ah. Zai kasance ko da shiga wajen mutane wanda yake sa turare ya fi ah zama wanda ake so a zauna da shi sama da wanda ah baya sawa. Saboda hancin mutum yakan so ya ji abu mai daɗi kamar yanda bakinsa yakan so ya ji ɗanɗano mai daɗi, kamar yanda kunnensa yakan so ya ji magana mai daɗi to shi ma hanci haka yana so ya ji ah ƙanshin abu. To wannan ƙanshin za a ga ah kowa kusan yana so sai dai ya danganta wani ƙanshin da yake so ba shi ne wani yake so ba. Kamar yadda abincin da kai yake maka daɗi ba lallai yayi wa waninka daɗi ba. To shi ma ah jin ƙamshi ko jin wari ko ah yanayin ƙamshin turaren kowa da irin da irin yanayin turaren da yake so ya ji. Wani idan ka ji sai ya ce maka wannan turaren gawa ne, wani ya ce maka wannan turaren mayu ne, wannan turaren kaza ne. Amman dai ah abu mai kyau abu mai kyau ne. Akwai turaren da kai kana jin sa ka san cewa ko da za a samu wa'inda za su ƙushe shi to yan kaɗan ne ah domin yanayin saya yakan yi wa mutane da dama daɗi. Akwai kuma wanda in ka ji shi za ka tabbatar da cewa wannan mutanen da za su so shi su ne tsiraru. Wa'inda za su ƙushe shi a ma'ana ba za su so shi ba su ne za su zama masu yawa. Saboda daga jin sa za ka ji bai kwanta maka ba kuma ba wai kai kaɗai ba bai kwanta wa mutane da dama ba. Saboda haka nace abu mai kyau dai mai kyau ne, abu mai daɗi kuma mai daɗi ne ah.

Tambayar dai ta ce, "nawa takalma kake da su"? Ga dukka alama an yi amfani da, uh, mashin ne, ko ince mashin translation, ko wane a makamancin haka wajen wannan fassarar, Uh, how many shoes do you have? Uh, shi akai amfani da shi, sai aka kawo, uh, how ɗin, how many ɗin a matsayin nawa, nawa takalma kake da su? Wanda a kuma, uh, harshen Hausa, ba haka abin zai zama ba, sai dai takalma nawa kake da su? Ma'ana sai takalman ta fara zuwa, kafin abin da, uh, adadin da za a tambaye ka ɗin a tambaye ka. Uh, wannan ma yana buƙatar, uh, fahimta sosai, So mu koma kan maganar takalma, Uh, ni mutum ne gaskiya da ban fiye son tara takalma da yawa ba, haka ma tara, uh, tufafi da yawa. Uh, ga ɓangaren takalma, na fi son takalmin da yake imma sau ciki, imma kuma takalmin da yake kamar nau'in, uh, silifa. Saboda ko tafiya zan yi ya fi mun daɗi, ko gudu zan yi da shi zan iya yi da shi. Haka shi ma wanda yake sau ciki ne, uh, idan zan yi gudu zan iya yi da shi, idan kuma tafiya zan yi zan-- na fi jin daɗin tafiya da shi. Amman takalmin da yake ko na fata ne ko ma wani iri ne wanda ya kasance ba nau'in silifa ko sau ciki ba, uh, zan iya sa shi amma baya mun daɗi kamar wa'incan guda biyu da na nau'i guda biyu da na kawo. Uh, sannan idan ba wannan nau'i biyun ba ne, so ya kasance, uh, ɗan yatsa babba zai iya shiga, ma'ana akwai riga da akai wa ɗan yatsa babba inda zai shiga, amma idan ba haka ba, idan kawai zura wa za ka yi, to baya mun daɗin, uh, tafiya sosai. Uh, ina da takalma da ba za su wuce guda huɗu zuwa biyar ba, saboda kamar yadda na faɗa a farko, ban fiya son tara su ba.

Eh, nakan so, a, kiɗa, musamman kiɗan da ya danganci kaɗe-kaɗe na gargajiya. A, akwai nau'in kiɗan da idan na ji, a, nakan ji a jikina cewa wannan kiɗan kamar yana magana da ni ne, ma'ana an yi shi ne kamar yana communicating, yana sadarwa da ni ne. Ma'ana wannan kiɗan ya danganci al'ada, zamantakewa da wani, a, tarihi nawa. A, wannan kaɗe-kaɗen ya danganci kaɗe-kaɗen kamar, a, yankin Sahel, a, sannan kiɗa kamar Gurmi, a, kamar Sarewa, a, idan muka ɗauka misali a waƙoƙi, kona ce makaɗan Hausa, irin su, a, Haruna Uji, irin su, a, Musa Ɗan Kwairo, irin su.

Eh, nakan cire takalma a gida, musamman a lokacin da na shigo ɗaki. Nakan ajiye su a bakin ƙofa na shiga na gabatar da al'amurana da zan yi, saboda a lokuta da dama ina so na riƙa tafiya a ƙafa ko kuma nace a ƙasa. Ina so naji ƙafata tana taka ƙasa ko tana taka tile, ma'ana dai babu wani kamar takalmi, kafet ko wani abu wanda yake tsakanin, wanda yake shige tsakanina da ita ƙasan.